Indai ina jira ina son inyi abu ko ina son siya bu ko ina son diba ruwa ne komai ne dai. Eh, ni kan so jira a layi saboda in ba yi layi ba dibar ruwan zai zama wani iri. To ina son jira a layi in tsaya, jira a layi sai lokacin na taƙi. Lokacin ya taƙi sai yabon da ina son yi kafin fita a layi.

Ina son lokacin ruwa saboda lokacin ba zafi, zafi kan ragu kuma ba ƙura. In lokacin ruwa ya kai kuwa ruwa na faɗi, ni kanso ina cikin gida, in kwanta a cikin gida, in yi ma bargon rufi a wuri na, ina son fara bacci saboda lokacin da bacci na daɗi kenan.

Schedule aikin mu na nan da sauƙi duka an akwai rubuce kakin da za mu yi ko wata ko rana ko wanda shekara duka a ciki. So shi ya sa tuni yana da sauƙi, yin shi ba shi da wata, ba ta da wata wuya.

Eh mukan so amfani da wuta itace amma ba ko wanda lokaci ba. Waƴan lokacin Kirsimeti ne muna, muna da kayayyaki da yawa za mu dafa kamar nama da yawa za mu dafa. Mu yi amfani da gas zai gama sosai. Ko in ba garwashi, so mu kan fi son amfani da itace saboda itace yana taimaka sosai. Itace na, na, na kƙonewa, yana ƙonewa da daidai. Kuwa shi ne za ka iya, ka yi amfani da shi ka dafa abu, abu, abu mai, mai ƙarfin dafa.

Ina son ya'yan itace da yawa kamar mangwaro, kamar su piya, kamar su cashew, kamar su gwanda, kamar su guava. Akwai abubu wada yawade ya'yan itace da ina so saboda suna da daɗi kuma saboda ina da kuɗin da zan iya siya. Wani lokaci bana iya siya wani lokaci nakan je muna da tushen kusako kuma muna da tushen a gida sai in je in tsinke da na so ci sai in ci.

Banda lambar zance 86 na yanka amadi duk kunna gidane, kunna wurin aiki, kunna da abokanai ne a gidansu duka zan yi yanka farce ina ba ma mutane dariya saboda ina jin dari mutane suna dariya.

Eh, ina iya daure kuli. Nakoya na koyawa kaina na koya ma kaina saboda zan iya zuwa gida ko na jin cin burodi ko na jin cin kome ne. Zan iya daure kuli in yi shi da kaina ci, amma lallai saina tashi na je shago zan siya ba.

Banda ranar da zan ce eh ina zuwa kasuwa eh, amma dai na kan je kasuwa kowane rana. Amma dai ranar da na fi son zuwa kasuwa, ranar Asabar ne. Eh, ranar Asabar na san eh na fi son zuwa kasuwa. Amma dai duk lokacin da na neman abu ni kan je kasuwa duk kowane rana ne. Amma ranar da na san na fi son zuwa shi ne Asabar.

Eh ko ina zan je nikan sa bel, ko ina zama cikin gida ne, ina sa kayan da yana niman bel ko wando ne yana niman bel, nikan sa bel saboda bana son tafiya wando na na faɗi fa. Ina son wando na ko wanda lokaci yana na a sama.

Abin da ina gani shine mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine aminci da fadin gaskiya. Saboda in akwai aminci da fadin gaskiya, dangantakar ka da abokin ka zai karfi. Kowa da ƙyar za ka iya samun wanda zai iya karye ku. Saboda kuna nan kun san juna, kuma kun san juna ba za ku yi ma juna karya ba. Kun san ba za ku ci ma juna aminci ba, shi ya sa dangantakarku zai karfi sosai.

Duk lokaci na buɗe taga ba ranar da ba na buɗe taga ɗaki tun da lokaci muna lokacin zufa ne. Yanzu nan na buɗe tagana, na buɗe kowane lokaci ko da dare, ko na bacci na dai bashi a buɗe saboda iska ya shiga saboda na yi mana gidajen kwanciya.

In zan yi tafiya wurare in wurin na da nisa nakan nema ko mashin ne ko mota in shiga in je wurin amma dai in wurin na nan kusa ina fi son tafiya, yin tafiya saboda ƙafana su ma su ɗan samu, su ma su ɗa samu dan dan dan dan jin wuya kaɗan wanda ze sa su ƙara ƙarfi.

A'a bana, bana sauraron rediyo sosai saboda muna lokacin da rediyo ba cika amfani saboda a kome kana nema yanzu a wayar ka ka iya duka ka gan shi har da hoto, ba lallai sai ka zauna wai kana jin rediyo ko da rana ba. Shiya saba na kan saurari rediyo amma wani lokaci dai tsandaya-tsandaya nikan dan kunna rediyo nan ji sauti.

Ina shan ruwa sosai a kowanda rana. Tunda muna lokacin zufa ne yanzu ne shine na fi son shan ruwa. So na sani nakan sha ruwa kaman lita uku ko hudu a rana saboda ya taimake ni, ya sa ni in ji dadi, ya sa jikina ya ji dadi. Kowa kuma ya taimake ni a cikin in akwai cuta a jikina yakan taimake ni ya ban karfi.

Eh ina son zama kusa da taga ko kuma zanci ina son kwanciya kusa da tagarka saboda na ajiye gudun kwanciya na a didi gifin taga sha sa'e saboda na kwanta a dingajin iska mai dadi amma dai ina son zama kusa da taga ko ina na je ko ina ina nan.

Mukan siya maganin sauro, in mun siya maganin sauro sai mu watsa shi kafin lokacin bacci ya kai mu watsa shi mu kulle ko ina, mu kulle su taga, mu kulle su kofofi, mu kulle wurin da iska ba zai iya shiga ko iska ya fita ba sai mu bar su. Mu kan bar shi kudan awa diya, kudan awa biyu kafin mu tashi mu shiga ɗaki. Mun shiga ɗaki za ka ji duka sororin sun mummu ta wa cikin ɗaki ba ko guda daya. In kuka yi bacci ne kuka yi zama cikin ɗaki ki ma ka ji dadi saboda ba ka ji kukan sauro ba.

Yanke shawara ba abu bane da kowa ya iya ba. Wayan su insun baka shawara zaka gama gwan dama kar ka bi shawara din. Kafin yanke shawara na nikan so in sani wanda cikin alamari ne mutumin na a ciki. Saboda na sa alamarin zan iya sani eh ya kamata in ba wannan shawara ko kuma na taɓa samu kai na a cikin a cikin irin alamar din zan iya sani eh zan iya ba wannan shawara. In ba ka ba na fi son in yi shiru.

Na fi son kayan zaki. Wani lokacin ina dahuwa bana da huwa da gishiri, ina amfani da magi ne kawai amma dai na fi son kayan kayan zaki saboda kayan zaki dai eh yakan sa baki ya ji dadi, yakan sa jiki ya ji dadi amma gishiri yakan sa baki ya ji wani iri haka jiki ma duk jiki duk abin da ya shiga baki jiki jiki zai ji.

Wani lokaci lokacin zafi zan yi, ba wutan lantarki ko kuma fanka ta samu. Wani lokaci ni kande kokari in dai zo na haka saboda saboda ban da abin da zan yi. Amma dai jurewan zafina yana da dan, yana dan yawa amma dai bana son zama a cikin zafi.

Eh nakan iya tafiya da ƙafa inje da nisa, wani lokaci zan iya yin kilomita biyar amma da ina nan da abokanai na ko kuma da abokanai tafiya nakan yi amfani har in kai kilomita goma duk ya danganta da yanayin da ina ciki.

In, ina tafawa, in ina tafa hannu ta a rawa ko a ko i nane ai, ko ina tafa ma mutane ne, ko ina tafa ma kaina. Nakan tafawa da ƙarfi saboda eh ina tafa ina jin daɗi saboda ina tafa jikina na ban jin daɗi ba kaɗan ba.

Eh, ni ka ina son fure ba kadan ba. Ni kan so furen rana kuma na son furen lili. Sune na fi so a cikin duka furen da na sani, saboda in ka ajiye su, suna da kamshi mai daɗi suna da kyawawan kullu a ido.

Nikan kawo wa a daban daban hanyoyi a cikin gidan mu, wani lokaci nikan kawo a kudi ne, in ana neman kudi ne, wani lokaci nikan kawo a hanyar abinci ne, a ko kuma hanyar kayan abinci, a duka abun da ana nemi a cikin gida nikan, nikan kawo a hanya din.

Nafi son buga wasan kati saboda wasan kati akwai daɗi da yawa. Wasan kati ba wuyan bugawa, ko ka zuna da abokan yanka ko ba ka taba buga ba. In ka de zona ka kallo su suna bugawa zaka iya koya saboda wasa ne da kowa zai iya buga wa so ina son buga wasan kati sosai.

Na fi son AC saboda fanka na hura iska ne, AC na cire zafi. AC yana cire duka abin da yana sa zafi a cikin ɗaki sai yasa ɗaki yayi sanyi. Amma fanka dai yana hura iska ne. Lokacin zafi wani lokaci fanka zai ringa hura zafi ne kawai. Shiyasa sa, shiya sa, shiya sa in na buɗe tagana kowane lokaci saboda lokacin zafi ne. In fanka na hura iska, iska zai ya shiga daga waje yana sawa sanyi sai zafi ya fita daga ciki. Amma dai na fi son AC saboda AC zai taimake ka ya sa wuridin ya fi daɗin zama.

A mu damuwa wurin aiki, ina ƙoƙari a kowane lokaci in yi shi da kwanciyar zuciya saboda in zuciyata bai kwanta ba, ba zan iya magance ta ba. To in zuciyata ta kwanta sai in yi kokari in nima hanyan hanyoyi daban da hanyoyin daban da zan iya cire kaina a cikin damuwa din. In abun da ba zan iya yi bane da ƙarfi na ba, nakan je in nima makwabta na wurin aiki ko kuma abokanena a wurin aiki su taimake ni. In sun taimake ni ko nima haka nakan taimake su. Mukan taimake juna mu cire juna a cikin damuwa.

Ina yin abubuwa daban-daban saboda nishaɗi. Wani lokaci nakan nima bidiyo a wayata, bidiyo mai sa dariya, sai na ta kulo ina jin dadi. Yakan sa ni in ji dadi. Wani lokaci inna je wurare ne kuma wani lokaci in je wurin abokaina, wani lokaci ko na je na gan iyaye na ne ina jin nishaɗi a jiki.